Na fi san gidan abinci wadda take da sapa kuma wadda take bakin hanya wacce ta fi safety.

Ɗaki kam bayi da adadin sau nawa za a share sabila da datti yakan iya abkuwa akowani lokaci tunda akwai yara, du lokaci da dai akwai naga datti, nakan share.

Sosai ma kuwa. Ko wacce ma'aikata ko aiki da ka'idodinsu kuma dole idan har kana aiki a wurin ka bi ka'idodi. Ina bin ka'idodin wurin aiki kuwa sosai.

Danginmu suna da yawa ba zan iya ƙirgen su ace a adadin nawa ba ne amma a yanzu wan suke tare da mu zan iya ce mutum ɗaya ne kawai.

Eh, nakan iyaba da barkwanci duk da cewa bezama dole ba kuma ra'ayi ne amma eh nakan bada.

Eh na kan son kallon sa saboda yana da ban sha'awa. Yakan nuna maka. I kon Allah! Zan za a ido.